Sau nawa kake yanke, yanka farce? Ina yanka farce so ɗaya a duk sati. Ina yanka shi so ɗaya, saboda farce bakyau ace kana barin farce ahannun ka saboda in kana barin farce a hannunka bai da kyau saboda datti na shiga. Zai iya ma illa ga rayuwanka. So gaskiya ni sau ɗaya nake yanke farce na duk sati. Ina yanke farce na so ɗaya ne saboda ba kyau ma kana barin farce yana girma. To so ɗaya nake yanke farce na a sati.

Kana ajiye kwafin bayaninku? Eh, ina ajiye kwafin bayananmu saboda kwafin bayananmu na da matuƙar amfani ka ajiye shi saboda wata rana za a zo ana nema ko ana nema to zaka iya bada copy ɗin. Copy bayani na da kyau a ko'ina ka, ka zama na kana da abu, to ka ajiye ka zama na kana da bayanai. Ya kamata ace kana barin copy ɗinsu saboda zai ma amfani wata rana. Ka ajiye shi saboda wata rana za azo ana nema ko ana nema to zaka iya bada kwafi ɗin. Kwafin bayanai nada kyau a ko'ina ka, ka zamana kanada abu, to ka ajiye ka zama na kana da bayanai. Don duk wani copy bayanai, kowane baynin mu, muna yin copy ɗin shi, sannan kuma mu ajiye shi.